Wani launin bangonku suke? Launin bangonmu shine launin, launin yellow ne wato nawaji. Launin yellow ne bangwayanmu na waje launin su yellow ne na waje sannan sukuma bangwayanmu na ciki launin su kamar ash ne wato launin su mai duhu ne. Launin duhu suke da shi kuma sai aka zo a kayi mai duhu, sai a kai ƙuraƙura na duhu ke nan. Shi ne launin bangwayanmu na cikin gida ke nan. Sannan kuma su launin kuma waje na gaya, na gaya kaman yellow ne ba to launin baya kuma sai ya zama na launin baya. Shi kuma launi ne na ƙuraƙura, shi ma na faɗi ne aka yi saboda lungu, bayan lungu ne ba kowa ke shiga ba, ba kowa ke wucewa ba. Amma shi ne saboda wata lokaci za mu zo mu ba gyara kwatan mu, za mu ko kuma kwata zai iya ɓallasa ko ɓura ko datti. To launi ne na baƙi wanda ko da ya ɓaci ba kowane mutum zai ganshi ba. Amma kuma mudun ba wanda zai gani amma kuma mudun za a yi fenti, za a yi fenti za a tabbatar an yi shi a wajen. Amma kuma bang-- launin kuma bangunan ɗakunan su kuma launi ne masu, akwai masu launin kore, akwai masu launin blue, akwai kuma wasu masu launin yellow, akwai kuma masu launin ash da dark duka akwai. Kowani bango a gidan mu yana da kalan fentinsa, launinsa. Kowani bango a gidan mu yana da yanayin launinsa kowa da kowa har da na waje da na ciki da na baya duka. Kowanne yana da yanayin launinsa bangogin mu.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? A ƙarshen mako ina yin shirin yin aiki ne, wanke kayayyaki na kaman dan har ina zuwa makaranta. Ƙarshen mako ina ƙoƙarin wanke kayana ne gaba ɗaya wanda zan sa zan cigaba da sasu a farkon mako. Wanda na san ƙarshen mako banda abunda zanyi rana ne na hutu, rana ne na hutu a ko ina to zan yi ƙoƙari in wanke duk sutura na wanda nasan zanyi amfani dasu, kayakin sawa da takalmana da duk wani abu da nasan suna da muhimmanci na yi ƙoƙari in wanke su don in fara farkon mako a cikin, a cikin shiga na mahimanci shiga mai kyau. Sannan ina ƙoƙari kowane ƙarshen mako in tabbatar nayi aski na, na yanke aski, nayi aski na don in shiga mai kyau a kowane ƙarshen mako. Da datti ina ƙoƙarin in wanke su a kowane ƙarshen mako ina ƙoƙarin in yanke shi. Don haka duk wani ƙarshen mako ina ƙoƙarin yin waɗannan abubuwan. Sannan kuma ina ƙoƙarin kowane ƙarshen mako inje inje in gaishe da yayyi na yan uwana wanda nasan bamu haɗu ba saboda aiki ko na waƙar ƙarshen mako. Suna nan sun dawo gida wato suna nan zaune gida sannan shine zaka iya zuwa ka gaishe su sannan kuma ku gaisa kusa da zumunci. Shi ma ɗaya daga cikin abun da nake ini a ƙarshen mako. Sannan kowane ƙarshen mako ina yin ƙoƙarin in shirya abin da na tabbata zai iya kai ni kafin wata ƙarshen mako.